Eh, gurin aikin mu akwai tsari sosai. Muna da oga, muna da kamar vice na oga wanda yake bin oga, muna da ƙananun ma'aikata da komai. Muna da masu gadi, komai. Muna da shi a wurin aiki. Muna yin aiki ne yanda ya kamata ko yana girmama ɗan uwansa. Eh.

Gaskiya wannan ra'ayi ne, ni na fi son zama a taburma. Saboda taburma saboda zama a kujera mutum yakan gajiya sosai. Mutum in ya gaji a zaune to bayan da za'i dole sai ya sauka yane ma taburma. To ni kullum nakan iya zama a, nakan amfani da shi ina zama a taburma.

Eh to indai ya samu kam, zan in raba ga wasu, in kuma bai samu ba to shi kenan. Eh indai akwai aiki a waje na zan rarraba wa wasu don su ma su samu su samu abun yi sosai su dogara ga kansu ba tare da sun wulakanta ko sun sha wahala wajen nema ba. Eh zan taimaka ma mutane sosai indai akwai ayyuka a waje na zan iya raba su ma.

A'a ni bana tauna goro amma akwai wasu wasu wanda suna taunawa. Ni saboda akwai goro ance akwai kafian, to kafian kuma mai ulcer ba zai yuhu ya tauna goro ba saboda zai tayar mashi da olsa. Haka ne amma ni akaban goro ba komai ba ne, abin jaraba ne wanda yana so zai ci wanda baya son zai ci amma sai dai mai ulcer zai dame shi.

A'a, ya dangana ga lokacin yanayi ne. In a lokacin zafi ne mutum, ni na fi son in yi amfani da AC dan saboda ya ba ni sanyi mai kyau in ji daɗi. Amma in ba lokacin zafi ba, lokacin ko damina ko irin sanyi ne, sai dai in yi amfani da fanka, eh, iskar fanka ya fi dan saboda un a lokacin sanyi ne mutum in ya fara amfani da AC zai sa shi mura sosai kuma zai ma same shi wani cuta na tari.

Gaisuwa, gaisuwa kala kala ne. Zaka gaishe da mutum yanayin nature. Eh yanayi ne. In safe ne zaka ce ina kwana, in rana ne barka da rana, in wuni ne ina wuni, in dare ne kuma barka da dare. Haka muke gaisuwa namu kala kala. Eh ya dangana ga. In lokacin zafi ne zamu ce yaya zafi, in lokacin sanyi ne zamu ce yaya sanyi, in lokacin damina ne mukan ce yaya ruwa.

Kasuwa shima it depends ne ya dangana ga yanayin kasuwa. A kullum gaskiya muna fita kasuwa daga Litinin zuwa Lahadi duka muna fita kasuwa duka ba ranar da ba mu zuwa. Dan mu kullum ma kasuwa ce. Muna fita muna fita kasuwa a kullum.

Eh muna karatu sosai kafin mu kwana. Karatu muna yi da rana, muna yi da safe, muna yi da yamma, muna yi da daddare. Muna yi sosai karatu kowacce irima muna yi. Idan muna da lokaci muyi da safe in kuma ba muda lokaci muyi da daddare.